Kana karatu kafin ka kwana, haba me zai hana? Ai kullum sai na karanta Suratul Kahfi ko Suratul, ah, Mulk idan zan kwanta. Ai wannan ƙa'ida ne idan mutum zai kwanta ko zai kwana, ya yi karatu. Wannan zai kare shi daga sharrin shedan da kuma kare shi daga sharrin mugayen halittu da dai sauransu.